Na fi son launin kalan ruwan ƙasa, shine launi da na fi son shi a kayana da takalmi duka wannan launin ya fi yawa.

Eh, irin lokacin da mutum yayi latti ana iya bada horo a wurin aiki. Amma mutum bai yi latti ba kam me zai sa mu har aje a basa horo?

Idanuna launi baƙi ne da fari, wato shi wannan 'O' na cikin yana nan baƙi sannan wanda ya zagaya shi kuma fari ne shi.

Eh nakan kunna sanarwan apps wato waya. In inason in san meke faruwa a duniya, sai in kunna sanarwa a cikin apps da suke wayan.

Duk sa'an da nake son yin tafiya zuwa wurare, ya danganta game da shi wane irin wuri ne da yanayin hanya. Wani sa'i ina bin mota, wani sa'i mashin.

Nafison sassafiya na rana, donda sassafiya kaga kwakwalwan mutum ba zafi ba, komai mutum yana iya natsuwa ya gane me yakeyi.